Yaya jadawalin aikinku yake? Tom. Aaa, dai masana'antar mu jadawalin aiki shine bama tashi futowa sai ƙarfe goma na safe, inda za a fara aiki. Daga nan a cigaba da aiki, a cigaba da aiki. In an zo daidai ƙarfe ɗaya, za a je huta rabin lokaci. Sabida a dai dai lokacin masu zuwa sallah suna zuwa, wa'inda kuma za a ɗan ci abinci na rana. Daga bisani kuma sai a cigaba da aiki inda za a kai ƙarfe biyar daidai. To da daidai misalin ƙarfe biyar shine lokacin da ake tashi gabaki ɗaya. Mu dai a tsarin aikin mu indai ba wai aiki yayi yawa ba irin sosai ɗinnan, ana bukata a gudanar da wa'yansu lamari, gaskiya ba a yin ayyuka na dare. Bama yin aiki na dare sai dai indai aiki ya kama dole sai an aiwatar da aiki na dare.

Kana shan magani kullum? A'a, gaskiya bana shan magani kullum sabida ko da ace nayi aiki ko nayi motsa jini na gaji, to gaskiya bana ƙoƙarin in sha magani kullum sabida yana, yana haifar da wani cutarwa a cikin jiki. Indai mutum yana yawan shan magunguna to yana haifar da wani cuta a cikin jiki wanda zai karya garkuwar jiki wanda mutum, eh, indai har ya saba to kullum sai yasha wannan maganin nan sannan zai samu sauƙin al'amura ko da daga gajiya ne ko irin ciwon kai wanda ake samu daga gajiya da yawan aiki. To indai mutum har ya saba ma kanshi kullum, kullum sai yasha magani sai yasha magani to kullum haka za ka yi tashan magani kuma yana lalata abubuwa a cikin jiki kamar yanda likitoci suke faɗa. In mutum yana yawaita shan magunguna akwai side effect inda za a samu wani matsala ko kuma tawaya wanda zai dinga haifarwa a cikin jiki. To daga bisa ni kuma mutum sai ya je ya ɗauko wani ciwo wanda zai zame mai babban matsala. To sabida haka ni gaskiya bana shan magani kullum sai dai in har abin ya kai in sha magani. Akwai ciwukan da za ka iya zuwa gurin, eh, likita haka zai faɗa ma abu kaza da kake ji zai baka magani. Amma don dai wai naje aiki na gaji bana shan magani kullum, kullum gaskiya.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? To a aiki gaskiya babu takamaiman lokaci wai na karban kira ko ina cikin aiki. Da yake ba abin da zai lalace ba ne ko wanda mutum bari ɗau waya ba. To a ko da yaushe ma aka kira ni zan iya ɗaukan waya minti ɗaya, minti biyu, uku, huɗu, biyar haka. Har ƙila minti kusan goma ko ashirin ko talatin zan iya ɗaukan waya in yi magana daga bisa ni in ci gaba da aikin na. Sabida haka ba kalan aikin da wai za a ce akwai doka a kan ɗaukan waya ba ne ko wani abu makamancin haka. Ko da yaushe in aka kira ni ko ina bakin aiki na kan iya ɗaukan wayan. A sauwaƙe kuma ba tare da mun samu matsala da eh me wajen ba. Dan yi abin da zan yi kuma zan yi magana da wanda ya kira ni muyi magana mu zanta daga bisa ni kuma zan iya kashe wayata bayan dai mun gama magana. Kuma maganan babu wani takamaime lokaci ko kuma a ce so nawa mutum zai ɗau kira. Kawai dai in an kira ni na kan ɗauka waya kuma muyi magana. Lafiya lau sa'an nan in kashe.

Kana riƙe riga a aljihunka to gaskiya ban fahimci irin tambayan sosai ba. Kana nufin irin hankaci ko magogi ko wani abu makamancin haka? Inde wannan ne wa'insu lokuta gaskiya idan na yi shiga mai kyau, na yi shiga mai kyau irin zan je wani gugu na alfarma ko kuma na sa sabbin tufafi ko kaya masu kyau, na sa takalmi mai kyau, na kai rigar, magogi ɗan ɗanɗalle ko kaya ko hankaci haka wanda zan dinga amfani da shi wurin goge abubuwa da dama ba tare da irin in na yi datti a ce Inda na bi jikina ya abu na zan iya ɗauka goge salon adon kuma yana min farin ciki da haka. Tabira ka indai wannan rigar irin goge irin jiki ne ko kuma goge majina? Eh yana amfana.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace wato irin, eh, maganin gargajiya kenan. Eh, ina sha gaskiya domin, eh, a cikin gidanmu dai da ba gida bane mai interlock, ko kuma tiles mun barshi a haka, eh, yanda yake ƙasa haka mun barshi inda muna yin shukoki. To daga cikin shukan ma ko kuma bishiyoyin da suka tsiro a baya, akwai inda magunguna ne wanda ba ma sai na je na sayo ba. Da kaina nakan ɗau waƴan su gayyayyaki ko in sassaƙe in haɗa, in haɗa magani na 'ya'yan itace dashi. Ko kuma in kalan juice ne haka, eh, akwai, eh, wani in fruit yazo za a iya zuwa a matse a tace ya zama ruwa wanda mutum zai sha kowanne ma daga ciki ko ya zama magani na fruit ɗin nan, kuma suna da daɗi sosai waƴanda suke kuma su 'ya'yan itacen wanda suke magani kuma suna magani sosai sabida ko likitoci ma suma kusan da abin da suke amfani kenan da su wanda daga bisani za a samu waƴansu chemicals ko kuma waƴansu abubuwa haka wanda, da wanda zai hana ya lalace da wanda kuma zai boosting ɗin abin da yake ci.